Nakan iya dafa abinci, abinci kala kala ne, abinci akwai na safe, akwai na rana, akwai na dare. Wanda na fi iyawa shine na fi iya dafa na safe saboda bai da wuyan dafawa. Wata rana ka soya kwai, wata rana ka yi kunu. Amma na rana yawanci sai ka yi babban abu kaman tuwo, kaman taliya. Kuma da dare babban abu ne muke dafawa. Amma da safe ɗan burodin ka da ɗan shayin ka in kayi shikenan.

Eh na iya waƙa sosai. Waƙa irin na Hausa da na Turanci. Amma yawancin waƙan da na fi iyawa shine na Hausa. Hausa waƙoƙin nishaɗi mai daɗi zan iya rera wa kamar Sangaya wayo Allah sangaya wanda Ali Nuhu ya rera shi da Wasila. Wasila ma waƙa ne mai daɗi kuma na iya waƙoƙin nan tun ina ƙarƙarami ne. Amma yanzu yawancin waƙoƙin dunmunmanta.

Nakan tabbatar da ingancin aikina, yawanci nakan tafiya da abokanan aikina da kyau. Muzauna lafiya shine wasu abubuwan da na fi so, saboda ingancin aikina zai yi kyau. Kuma in biya mutanen da suka mun aiki akan lokaci kuma su mun aiki mai kyau. Yawanci masu aiki sun fi so a biya su akan lokaci kuma su maka aiki mai kyau. Allah ya taimaka, Allah ya tabbatar da haka.

Nakan siya kaya a yanar gizo lokacin da nake da kuɗi. Kuma yakan mun sauƙi in siya kayan nan in yi amfani da shi. Yawanci in zan siya kaya akwai Jumia kuma akwai Alibaba. Waƴannan wajen da kaya suke arha ne. AliExpress ma waje ne mai kyau wanda zaka yi amfani da katinka na gida kuma ka samu ingancin kayan da kake so. Kaya masu kyau da zasu amfana ma jikinka, ma gida, ma mutanen da kake so ka siyar mawa.

Ina ajiye makullai na a cikin ajihu ne, watarana kuma in rataye makullai na a kan ɗakina. In ajiye su a kan kabad, nakan ajiye su ne waje mai kyau da zan iya gani ko wane lokaci nake so kuma nake so na yi amfani da shi zan ɗauka. Makullai abu ne da dai iya ɓacewa ko baka sani ba, so ka ajiye shi da kyau ka ajiye shi wajen da zaka gan shi yau da gobe.

Ba mu da wifi a gidan mu amma muna da abubuwa kamar su handset masu amfani da data. Maza muyi amfani da wayan mu, muyi amfani da shi ya zama wifi din mu, muyi amfani da shi kowane lokacin da muke so, a inda muke so kuma yakan je da wuri. Mu samu abubuwan da muke so, mu shiga yanar gizo, muka shiga yanar gizo, mu duba abubuwan da muke so a kan yanar gizo din. Amfanin handset ke nan.

Na fi son gidan abincin da yake bakin hanya wanda muka fi sani da bukka. In ka je bukka, za ka samu abincin da kake so ka siya ko wane lokaci kake so. Abincin kyakkyawa kuma mai yanda zai taimake ka. Yawanci bukka ba su da tsada kuma za ka ci abin da kake so a kowane lokaci. Da ƙaramin kuɗi za ka samu abu mai kyau a bukka. Bukka kuma za ka samu abokananka a wajen ko za ka iya siya masu ma ba damuwa, saboda su ma su samu su ci su ji daɗin rayuwa.

Na fi sa tufafin bature saboda tufafin bature sun fi saukin sawa, sun fi saukin wanki. Kuma za ka fi jin daɗin shi ko'ina da za ka je. Ba sai ka yan ga ɗagawa ka na saukewa ba. In ka sa tufafin da sai ke da nauyi a jikinka, ba za ka ji daɗin shi ba. Kuma za ka yin ga shen wuya wajen wanki. Wanki shi yake ba mutane wahala. Ka duba kalan omo da za ka yi amfani da shi kuma wadansu zuba su ke. Amma na bature za ka sa ko wane lokaci ka ke so. Kaman tishat da wando. Ya fi maka sa ka sa su.

Kudin wutan lantarki a wata dubu biyar ne. Zaka siya wuta kuma aka sa a mitan ka kuma aka kalla talabishan kaji rediyo ka kalla abubuwan da kake so kayi amfani da shi. Wutan lantarki yana taimako ne ma wanda bai da karfi yasa solar. Wutan lantarki zaka ji daɗin shi in kasa kuma a wajan mu baya dauke wuta ana kokari da bada wuta kullum da kullum.

Ina taimaka ma mutane ne. In ina da kuɗi, in ɗauka in ba su, in ban da shi kuma in taya su da addu'a. Waɗansu kuma in aiki ne, in taya su da ƙarfi na. Kuɗi shine tafiya, magana kuma da abubuwa a lokacin nan. Yawan ci ina da kuɗi, zan taimaka ma wanda bai da ƙarfi. In ba shi kaɗan daga ciki, wanda zai iya siyan ma iyalin shi abinci. Ƙarfi kuma in mutum ya kasa ɗauka abu, zan iya sa mai a hannu, ya taya shi ɗauka. Kuma wata rana, zan iya haɗawa da kuɗi da ƙarfin kasamu wanda ba su da ƙarfi a wajen yin aikin su.

Rubutuna yana da kyau saboda mutanen da nake rubutu suna gane rubutuna. Kuma yawancin mutane in nayi rubutu za su ce mun rubutuna yayi kyau. Kuma a lokacin da na yi abubuwan da nake so na faɗa, wanda nake so in faɗa mawa a rubuce zai gane abun da nake nufi kuma zai aikata abun da nake nufi da kan rubutuna. Rubutuna na daɗe ina amfani da shi haka kuma na san in bai da kyau mutane za su gaya mun kuma zan yi ƙoƙari in canja shi a kowane lokaci.

Lokacin da ruwa yake zuwa, na kan ƙoƙari ne in nema wajen da zan zauna. Ko in ɓoye kaina, kar ruwa ya duke ni. Saboda in ruwa ya duke ka, akwai mura. Mura in ya kama ka, ka ringa jigila kaina a kan maganan asibiti da kuɗin da za ka ringa kashe wa a asibiti. So lokacin da ruwa yake zuwa, mu ka nema waje mu ɓoye ne. Ko aiki muke yi, in dai muka gan alamar ruwa a sama sai mu nema wajen da za mu ɓoye. Mu sa kanmu, in ruwan ya tafi kuma mu fito mu cigaba da aikin da zai yi amfani mu, ya amfani da ƴan uwan mu da mutanen al'ummah.

Eh ina kulle ƙofa kullum saboda in na kulle ƙofa na ba abinda zai zo ya same ni amma in na bar ƙofa a buɗe ɓarawo ma zai iya zuwa ya yi sata ko ya yi abubuwan da basu da kyau. Saboda haka kulle ƙofa yana da kyau kuma in ka kulle ƙofa hankalin ka kwance ko a yaushe ko ina kake in ka kulle ƙofa. Kulle ƙofa shine zai taimake maka ka duba ka gani duk wanda yake so ya nufe ka da abubuwan banza bazai sami ganin ka ba.

Na fi so in zauna, saboda zama ya fi tsayuwa. In ka cika tsayuwa za ka gaji, amma in ka zauna dan aikin da kake so ka yi, za ka yi shi a cikin tsanake kuma za ka yi shi da kyau. Amma in ka ce za ka tsaya, za ka yi shi har bayan ka ya fara maka ciwo. Kuma yanzu ana maganan cewa ciwon baya ba abu bane mai kyau ga namiji. Saboda haka na fi so in zauna in yi aikina da duka aikin da nake so na yi, a duk lokacin da nake so na yi kuma.

Wanka nakan yi shi da safe kuma in yi shi da yamma. Yawanci in zanje aiki zan yi wanka da safe saboda in ji daɗin zuwa in yi aikina. In sa turare kafin in je aiki. Kuma in yana so na yi wanka da yamma yawanci in na dawo daga aiki ne na gaji sai in tsaya in yi wanka. In wanke duka dattin da yake jikina da abubuwan banza da na je na yi a office. Amma da safe zan wanke jikina kafin in je aiki, in sa turare kuma in yi ƙamshi.

In zan nemi hizanin hutu, nakan rubuta ne in tura ma na gaba dani, na gaba dani shi ma ya tura ma na gaba da shi. Har ya kai wajen manajan. Manajan ne zai sa hannu ya bani izini in tafi hutu. Hutu yana da kyau ga ɗan adam. Ka dinga aiki, ka yi aiki da safe, ka yi aiki da dare, ka yi aiki da rana. Amma in kana zuwa hutu, zai baka ƙaƙƙun, ƙarfin gwiwar yin aiki. Zai baka kuma ka natsu, ka yi ƙoƙari ka huta kafin ka dawo aikin da zaka ci gaba yau.

Na fi son wasan Hausa saboda wasan Hausa ya fi kyau kuma zaka fi gane aikin wasan da ake yi, abubuwan da ake yi akan lokacin da ake yi. Wasan Hausa yana da kyau saboda shine abin da na sani. Ɗayan irin aikin Hausa ne, aikin Hausa kuma yana da kyau. Hausa abubuwa masu kyau suke nuna wa, especially Hausa movies da Hausa films. Amma sometimes na kan kalla Nigerian film shi ma yana.